Ina kare kaina da iyalina daga kamuwa daga cizon sauro ta hanyar amfani da net na maganin sauro. In na saka net mu shiga mu kwanta tare da iyalina ba tare da sauro ya cije mu ba.